Ina gode da wannan tambayan. Kujerunka suna da daɗi. Eh, kujeruna suna da daɗi saboda kujeruna suna da laushi. Koyaushe suna samun gyara kujeruna. Bana barin su kwana biyu ban duba lafiyarsu ba. Kujeruna ina da kujera guda uku ne wanda koyaushe ne ɗaya nake zama a kansu. Ina gyara su ne yadda ba. Duk innazo zan zauna duk wanda zai zauna a kai zai ji daɗin kujerun. To irin waɗannan kujerun suna mun daɗi a koyaushe saboda haka shi yasa nake son kujeru masu laushi. Na gode.

Na gode da wannan tambayar. Yaya kake koyon sabon fasaha? To ina koyon sabon fasaha ne a yanda idan ina zaune da mutane wanda na ga ya zo da sabon wani abu da ban san shi ba, zan yi ƙoƙari in je in cakuɗu da shi saboda in samu sabon fasaha a wajensa. Nema in samu, in iya sabon fasaha. Saboda sabon fasaha in ka same shi ka koye shi zai zamo maka wani sabon abu ne wanda kaima in ka je gaba zaka ga sabon abu ne wanda a lokacin da ba ka da shi za ka iya yinƙuri ka yi. Duk lokacin da ka ga dama, a lokacin da mutane suke bukata kaima za ka zo ka koya musu sabon fasaha.

Na gode da wannan tambaya. Kuna samun horo a wurin aiki? Sosai ma muna samun horo saboda lokacin da za ka je wajen aiki duk aikin da za ka yi in dai babu horo a cikin wajen aiki to ba za ka iya aikin ba. To musamman a wajen aiki muna horarwa ana horar da mu, daman wanda suke gaba damu sun horar da mu muma da muka zo muna horar da na bayan mu. To shine ake samun daidaito a wajen aiki kowa ya iya amma a wajen aikin dai ba a yin horo to wannan tabbaci ne wanda ba wanda zai iya wannan aiki. Shi yasa muke yin horo, ma junan mu mun horar da yan bayan mu, yan gaba su horar da mu. Shi ne ake samun daidaito a wajen aiki.

Na gode da wannan tambaya. Kuna da fanka a rufin ɗaki? Eh, muna da fanka a rufin ɗaki saboda ɗakin ba A ciki kuma window ɗaya ne a cikin ɗakin, shi yasa muke da fanka a rufin ɗakin. Saboda in ba da fankan ba ɗakin bari yana samun iska, ba iska zai iya gaza ma ɗakin shi yasa mu ke da fanka a saman ɗaki kuma fankan mu yana ba da iska sosai kuma na jin daɗinsa sosai da sosai. Kuma fankan fari ne yana zaune a saman ɗakin ne saboda muna samun iska.

Ina gode da wannan tambaya. Kana tara tsabar kuɗi? Eh ina tara tsabar kuɗi amma ba da yawa ba. Tsabar kuɗi na kan tara ne saboda waɗansu matsalolin yau da gobe. Don misali ka na zaune a gida, ka na so ka saya abu toh kuma wani lokaci za ka bukaci ka ɗauki kuɗi direct ka je ka saya. To dalilin da yana sake tara tsabar kuɗi kenan. Saboda sayen abu wanda ba sai ka je ka bi layin cire kuɗi ba. To shi ya sake tara tsabar kuɗi. Amma ina kan tara tsabar kuɗi ne wajen da kimanin shi ba zai wuce naira dubu hanzan ba inda zan yi amfani da shi yau da gobe. Ina gode.

Na gode da wannan tambaya. Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? To irin tsintsiyar da nake amfani da shi ba wani irin tsintsiya ba ne face tsintsiyar laushi. Tsintsiyar laushi nake amfani da shi saboda wajen da nake sharewa mai laushi ne baya buƙatar tsintsiya mai kurza kurza saboda in dai tsintsiyar kwakwa ne zan share wajen da shi to tabbas ba zai sharu ba. Shi yasa na fi amfani da tsintsiyar laushi saboda wajen da nake sharewa mai laushi ne shi yasa nake son tsintsiyar laushi. Na gode.

Wani lokaci na rana ka fi so? To lokacin da na fi so a cikin rana ita ce wannan lokaci wanda ake kiranta da yammaci. Na fi son lokacin yammaci saboda lokacin na gama ayyukana, na gama duk abin da zan yi, na dawo don huta. To da zaran yan mata yi nakan dawo in zo in zauna a waje ɗaya ne in samu hutu, in zauna in jira duk wani abubuwan da zan yi. In yamma ta yi lokacin ne da nake zuwa in yi hira da abokaina da ƴan uwa a cikin gida haka a godo.

Na gode da wannan tambaya. Kana amfani da mata- mataimakin murya? Eh, ina amfani da mataimakin murya saboda mataimakin murya yana taimakawa muryana a ji shi a lokacin da nake magana. Indai zan yi amfani da magana mai tsayi to zan yi amfani da mataimakin murya ne saboda duk wanda zai ji ni, ya ji ni da kyau. Ya ji kaman a gabansa nake yin magana. To amfanin da nake yi da mataimakin murya kenan. Inda yake taimakamin a haka shine nake jin daɗi. Na nake amfani da mataimakin murya. Sau da yawa indai zan yi magana, ina buƙatar mataimakin murya saboda wani lokacin babban waje ne, to dole sai ka nemi abin da zai taimaka min muryanka saboda a ji ka gaba ɗaya. Na gode.

Na gode da wannan tambaya. Kuna sa uniform a wurin aiki? A'a, ba ma sa uniform a wajen aiki saboda aikin ɗa mu keyi bawa me sa uniform bane. Shi ya sa mu wajen aikin mu ba uniform muke amfani da shi ba. Muna amfani ne da kayan gida wanda kullum yau in ka zo da wannan gobe za ka iya zuwa da wani kala. Amma dai muna amfani ne da tambarin wajen aikin mu. So shi ne yake sa yake nuna mu a wajen muke aiki. Ba ma amfani da uniform a wajen aikin mu. Uniform ba mu aiki da shi.

Ina gode da wannan tambaya. Kana son kallon faduwar rana? Eh, ina son kallon faduwar rana saboda an yi faduwar rana da dai lokacin da rana take fadi waje yana yin kyau sosai sai in kana kallon lokacin da rana yake fadi za ka ga yanayin wajen ya ma ya burge ka sai ka ga duk wani abu da yake wajen ya yi haske, ya yi ja to dalilin dayasa nake san kallon faduwar rana kenan.